Ƙa'idojin aiki abunda ya zama dole a dinga bi. Idan ka bi ƙa'idojin aiki za ka yi nasara a cikin aikin ka. Kuma idan kana bin ƙa'idojin aiki, a turance shi ne ake kira rules and regulation na wurin aiki.

Ina inganta aikina ta wurin. Zan ƙwazo domin in samu in yi aiki. Idan na sa ƙwazo sai in yi aiki da gaskiya. Kuma in na yi aiki da gaskiya shine ingantarwa na aikin kenan. Kuma aikin na so idan ka yi shi da zuciya ɗaya, za ka samu nasara a cikin aikin. Amma in ba ka yi aikin da gaskiya ba, ba inda za ka iya ka samu nasara ka ci nasara a cikin aikin nan. Ya zama dole mana mu dinga ingantawa wa aiki domin in mun yi aiki da gaskiya za mu yi nasara a duk wuraren da mun je ko a cikin aikin da mun, muna ci, muna riƙa yi.

Idan na je cikin ofis, abin da zan yi farko shine, na ɗaya, ina shigo ofis zan yi inzauna sai in sign in wai na shigo ofis domin in baka signing ba, ba inda za a sani wai ka shigo ofis. Kuma sai ka yi sign takardan nan shine za a sani wai ka shigo ofis. Amma in baka shigo ba, in baka sign ba, ba inda za a sa- za a sani wai ka shigo cikin wurin nan. Farkon abinda in na shigo ofis zanyi shine sign in in nayi sign in attendance booklet to shi kenan.

Ka-- ni waƙa ma abin da ni nake son kowane lokaci. Idan ka ce mun wai in rera ma waƙa ko a yanzu zan rera ma waƙa domin ni ina dinga zuwa kwaya. Ni memban ƙwaya ne front and back domin ni ina son ƙwaya kuma ina dinga son reran waƙan nan. Ina rera waƙan na ƙarfafa zuciya kuma waƙan abin da in ka yi shi zaka samu alheri a wurin Allah ko a wurin kanka ma. Waƙa abin da na nan a zuciya. In ka yi waƙa da zuciya ɗaya zaka samu salama. Amma in ba ka yi waƙa da zuciya ɗaya ba, ba inda zaka samu salama yanzu. Salamar waƙan nan abin da na nan ko a ina. In ka yi waƙan nan zaka samu duk abubuwan da kake son ko ka, kake fahimta wai ka samu domin ko a wane lokaci kaman in ka tashi da sassafe kamar ni waƙa da sas-- waƙa da safe bai de-- ba, ban dinga son shi ba. Amma waƙar da na riga na gama abubuwanta ina yin kamar ina wanka waƙar da nan daɗi in na yi ta.

Idan ba wuta ko, abun da ni nake fi son yin shine zan using wayana domin ina kunna torchlight na wa sai in bin yi shi da kyau. Kuma torchlight ɗin mai amfani ne. Idan na kunna torchlight ɗin, shi ma zan gane sosai fiye da wani hasken da zan samu. Kuma hasken torchlight na wayana na nan da kyau. Domin in na kunna hasken torchlight ɗin zai ishe ni yi abun da na so yi. Amman idan ba hasken torchlight na wayana, ba inda zan je abun da na so yi. Hasken torch light na wayana na taimako sosai domin ina using hasken torchlight na wayan, in samu abun da na son samu sosai. Kuma haske abun da na nan da kyau. In kana da haske, kana da abun da kowane mutum zai yaye so. Kuma idan ba wuta a lokacin da nake buƙatan wuta, ya zama mun dole in nima wurin da zan iya inyi charging abubuwan da zan iya in dinga using domin empowering, empowering wutan na dacina. Kamar a cikin ɗakina ina na da abubuwan da nake dinga using domin in samu waina powering wutan dacin. Domin in ba wuta a cikin ɗacin, ba inda zan dinga yin wa yansu abubuwa a cikin ɗacin nan. Kuma wutan ɗacin nan na nan da yana kuma taimako sosai. Idan akwai wuta a cikin ɗaci, zan riƙa yin amfani da abun da na nan kusa da ni. Kuma in na samu wuta, na samu abubuwan da na nan da kyau. So duk a cikin abubuwan da nake faɗan nan, lantarr na wuta ba wai kowane lokaci za'a dinga same shi ba. Amma lantarr nan na. Waya na nan komai kowane lokaci zaka same shi. Domin lantarr na wutan nan suna nan da amfani. Kuma in ka yi amfani da su zaka dinga same abubuwan da kake nema a wurinsu.

Kamar ni yadda na ke ba da shawara a wurin aiki shine shawaran nan da ke gabana, gabana. Domin ina ba wa waƴansu shawara, ni ban iya bada shawara ba amma domin waƴansu su na dinga so a dinga ba su shawara. Amma ni ba wai ina dinga so a dinga bani shawara ba. But akwai waƴansu wuraren da ka iya ka dinga gani ko ka dinga samu wa a cikin rayuwan nan. Kuma in ka samu ko kana gani kana samun shawaran nan, ka gani wai duk a haka shawaran na da kyau kuma a wurin aiki in ana bada shawara a dinga gani kuma a ji domin mutum da ke bada shawara shi chilaya riga ya san waƴansu abubuwan unprofessional abubuwan da ya kamata a dinga sani. So shawara na da kyau. In kana dinga jin shawara, kana dinga yin shawara ko kana dinga faɗar shawara.

Wurin da ina ajiye makulan-- makulina a wuraren dayawa ne. Idan na ajiye a cikin ɗaki ko in ajiye a waje, ko in ajiye a office, ko in ajiye a ci, akwai wur- wuraren da yawa da ina dinga ajiye key, makulina ba. Domin makulin abinda in baka ajiye shi da kyau ba zai lalace. Kuma ya lalace to, damuwa ne.

Basunan na nunin da cewa in kasamu baska ka nuni kai kanagan lightern nan joy ne sai kai ya abun da ka na dinga yi, duk kacici join aka kai ka dinga samu join. Kawai amin ne yaro, domin a haka ma to ya zama ma dole ka dinga yi. Domin ka yi shi a haka ma ka samu abun da ka na nema. To ni na ke dinga son bas domin bas na ba ni abun da na ce. Ko dai tax taxi ɗin, taxi ɗin ma na nan da kayu domin ni ma na son shi. Bawai ko wani lokaci nake so ba amma ina dinga neman taksi ɗin, domin in ka nima taksi ɗin ka samu duk abubuwan da kana nema amma in ka ganshi a haka.

Wani lokaci zan iya jin tsoron ƙwari domin ƙwari su suna dinga damu mutane. Kuma in sun dame ka, ka dinga jin kamar ka kashe su. Amma a cikin haka, jin tsoron ƙwari nan duk a hakan ma abubuwan da in ba ka yi careful da su ba, za ka dinga samu wansu damuwoyi a wurinsu. Saboda hakan ina jin tsoron ƙwari a wani lokaci amma ba wai kowani lokacin nake jin tsoron ƙwari ba.

A wurin aiki idan kana neman shawara sai kaje wurin da zaka samu shawara. Kar kazo nan ka ringa yi mun tambaya kan shawara. In kana neman shawara kaje wurin da ake neman shawara. Domin ni ban iya ba wa wani shawara ba. Kaji? Uhum, so idan kanason kayi waƴansu abubuwa da kanka sai kayi amma idan ba ka son ka yi sai ka bari kawai. Domin neman shawara a wurin aiki shine zaka samu mutanen da sun iya abubuwan da kana yin. Za ka samu mutanen da su riga sun yi duk abubuwan nan, su sun riga sun wuce wurin ma. Wurin, wurin irare, irin mutanen nan su ne za kaje wurin su. Kamar mutanen da sun taɓa sun yi aikin a cikin organization ko company. Irin mutanen kenan.

Kamar ni lokacin da nake cin abincin dare, a kwai ƙarfe bakwai. Idan bakwai yayi, sai ci abincin dare. Amma abincin dare ba wai, a idan ina jin yunwa sai ci abinci. But amma most times abincin dare ƙarfe bakwai ne ina cin abinci.